Kana lulluɓe da bargo? Eh, ina lulluɓewa da bargo saboda yanzu muna lokacin sanyi ne. Saboda kada sanyi ya kama ni ne ya sa nake lulluɓewa da bargo lokacin sanyi. Amma idan lokacin zafi ne, bana buƙatar lulluɓewa da bargo.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Yanda nake yi wajen daidaita aiki da rayuwa shine lokacin aiki ina bashi muhimmanci a rayuwa na. Sannan lokacin da ba lokacin aiki ba, nakan yi ƙoƙari na daidaita su a rayuwa na ba tare da na samu wata tangarɗa ko matsala ba.